Menene yake sa ka dariya? Wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko menene yake sa mutum ya yi dariya a wani lokaci. To, kamar ni, abin da yake sani dariya, ɗaya daga cikin abun da ke sani dariya shine in dama mutum yana ƙulla min makirci, sannan abin ya juya ya faɗi a kansa, abin yakan bani dariya sosai. Kaman mutum ya zuba mun ruwa in taka ɗan yitsan tsi in faɗi, sai mutum ne ya je ya taka ruwan da kansa ya faɗi, abin yana bani dariya.

Yaya kake daidaita aiki da rayuwa? To wannan tambaya ce akayi domin a san ko yaya mutum yake daidaita aikinsa da yake yi da kuma rayuwarsa. To in aka tambaye ni, ina iya cewa ina ba komai lokacinsa. Lokacin aiki ina aiki da kuma bin tsari. Inna gama aiki, kamala aiki, in dawo gida in kuma fuskanta rayuwana kuma a cikin tsari da kuma gaskiya da kuma tsoron Allah. Ina bawa komai lokacinsa yadda ya kamata.

Wane gidan abinci kake fi so? Wannan tambaya ce da aka yi domin a san irin gidan cin abinci da mutum ya fi so. To, in aka tambaye ni, ina yi cewa na fi son cin abinci a inda ake kira Buka domin abincin su na da daɗi kuma bai da tsada sosai.

Ana mike jiki da safe? Wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko bayan mutum ya tashi daga bacci, ya tashi daga gadonsa ko yana mike jikinsa. To ni in na tashi da safe, ina mike jikina sosai domin jikina ya ji daɗi in kuma shirya ma sauran ayyukan ranan.

Wanne abincin gargajiya kake fi so? Wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko wanne irin abinci da kakannin mu suka ci da mutum ya fi son ci banda abincin baturai. To in aka tambaye ni, ina iya cewa nakan fi son cin tuwo da kuma miyan yauƙi, miyan da ake kiran miyan kuɓewa mai daɗi.

Wadanne apps kake amfani da su sau da yawa? Toh wannan tambaya ce da aka yi, domin a san ko wane irin apps mutum ya fi amfani da su sau da yawa a wayarsa. To in aka tambaye ni ne, zan iya cewa banda Selecio AI app da na fi amfani da su a waya na, sune app na tura sakonni, wato kamar wanda ake kira WhatsApp da kuma Facebook.

Ya kake taimakawa mutane? To wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko ta wace hanya mutum yake taimakawa mutane. To mutum yana iya taimakawa mutane kamar makwabta, abokan zama, abokan aiki da iyali da kuma sauransu a hanyoyi dabam dabam. To ni in aka ka tambaye ni ne, ina taimakawa mutane ta wurin sadaka iri iri da kuma ta wurin jagorance su in suka tambaye ni in yi musu bayanin abin da suka tambaya domin su gane sosai da kuma koya musu tsarin zama da mutane da kuma tsarin rayuwa mai kyau.

Wane irin ƙasa gidan ku yake da shi? Wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko wane irin ƙasa ne a gidan mu ko kuma wane irin ƙasa ne a gidan mutum. To in aka tambaye ni, ina iya cewa irin ƙasan da yana gidan mu shine ƙasa mai laushi, irin ƙasan da ake samu a rafi.

A wata aka haife ku? Wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko wane wata aka haife mutum. To kaman ni, in aka tambaye ni, an haife ni ne a wata mai albarka, watan tara ga shekara, ranar talatin ga watan tara a shekarar.

Yaya kuke sadarwa a wurin aiki? Wannan tambaya ce aka yi domin a san ko ta wace hanya ake sadarwa a wurin aiki ko kuma a ofis. To in aka tambaye ni, ina iya cewa ana sadarwa ne ta hanyoyi daban daban, daya daga cikinsu shine magana kan tsaye, mutum yana iya tashiwa ya yi bayanin abin da yake so a yi a lokacin, ko kuma ana iya tura sakonni ta waya ko kuma ana iya kira ta waya. Ana sadarwa a hanyoyi daban daban a wurin aiki.

Wa yake kakkafa maka baya? Wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko wa yake kakkafa wa mutum baya. To, in aka tambaye ni, ina iya cewa ɗaya daga cikin masu kakkafa mun baya suna iyaye na, sannan ɗaya kuma daga cikin masu kakkafa mun baya kuma yana iya zama maigida na a gurin aiki.

Me kake saya daga kasuwa? Wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko mene ne mutum yake saya in ya shigo kasuwa, to ya danganta ne da abin da nake so a lokacin. Wani zubi ina shiga kasuwa in saya kayan girki, ina shiga kasuwa in saya rigunan sawa, ina saya kayan amfani a gida da yawa.

Yaushe kake hutawa a wurin aiki? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko da yaushe mutum yana iya hutawa a wurin aikinsa. To yana iya nufi ko ana so a san ko wane lokaci mutum yake hutu a lokacin da ya je aiki a rana, ko kuma yana iya nufin ko wane rana mutum yake hutu a sati. To in haka tambayin ina iya amsawa, zan ce a rana a wurin aiki, lokacin hutunmu shine misalin karfe biyu zuwa karfe uku. Sannan a sati, lokacin hutun mu, ranar hutun mu ita ce ranar Asabar da kuma ranar Lahadi.

Fatan samun chinyawa? Wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko mutum yana fatan samun chinyawa ko a jikinsa ko kuma yana nufine a rayuwarsa. To in aka tambaye ni ne, ina iya amsawa eh ina fatan samun chinyawa.

Sau nawa kake amfani da intanet? Wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko sau nawa mutum yake amfani da intanet a rana. To in aka tambaye ni ne, zan ce saboda yanayin da muke ciki da kuma amfanin da intanet yake dashi, kusan kowane lokaci ina amfani da intanet, sai dai in zan yi bacci.

Nawa sa'o'i kake kallon wayarka? To ina ganin wannan tambayan ne yana nufi ko sa'o'i nawa ne mutum yake kallon wayarsa ko a rana? To wannan in aka tambaye ni ni ina iya amsawa. Ina iya kallon waya na kaman sama da awa takwas a rana. Ina iya kallon waya na sama da awa takwas. Domin duk lokacin da ba na yi komai, idanuna suna kan waya.

Yaya kake inganta aikinku? To wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko ta wace hanya mutum yake inganta aikinsa. To hanyoyi, ina inganta aikina ne a hanyoyi dabam dabam kuma ɗaya daga cikin wannan hanyoyi shine bin tsari. Ina bin tsarin aikina, ina zuwa aiki a lokacin da ya kamata, ina yin abin da ya kamata in yi a kan lokaci kuma ina yin biyayya da dokokin shugaban aiki.

Nawa takalma kake da su? To ina gani ana tambaya ne ko takalma nawa mutum yake da su da yake sawa yana kuma canzawa kullum. To takalman da nake da su ne ina da takalma kamar guda biyar. Ina da guda biyu da nake zuwa wajen ibada, sannan ina da guda biyu da ina zuwa aiki ko kuma indai zan fita in je kasuwa. Ina da su guda biyun da nake sawa, sannan ina da guda ɗaya da nake sawa a gida.

A amfani da kunnen waya? Wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko mutum yana amfani da wani abu ne da yake taimake mutum ya ji abin da ake faɗa a waya. Ana kiran shi kunnen waya. To in aka tambaye ni, ina yi cewa a'a bana amfani da kunnen waya sau da yawa. Sai dai in zan yi amfani da kunnen waya, sai dai in ina nan a inda ban son mutane su ji abun da ni nake ji a waya. Amma kam bana amfani da kunnen waya.

Yaya kake tabbatar da ingancin aiki? To wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko ta wace hanya mutum yake tabbatar da cewa ya inganta aikinsa. To ni ina tabbatar na inganta aikina ne ta wurin bin tsari. Ina bin tsarin abin da ya kamata in yi kuma ina tabbatar na yi aikin a kan lokaci. Sannan ina tsara aikina ga ina fara da mai muhimmanci sannan in biyar da sauran. In na yi mai muhimmancin sai in sauko in yi sauran da suka rage in aikata su kuma a kan lokaci nake bi in yi wannan aiki kuma da bin tsari da dokokin shugaban aiki.

Menene abincin da kake fi so? Wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko wane irin abinci ne mutum yake ci, ya ji daɗi ya kuma ji farin ciki. To, in aka tambaye ni, ina iya cewa na fi son cin nama ne da kifi masu yaji su ji barkono sosai. Sannan kuma wani zubin nake nikan so cin shinkafa sosai.

Kana fi son kofi ko shayi? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko menene mutum ya fi son sha tsakanin kofi da kuma shayi. To tun da ni mai son madara ce, to ina fi son shan shayi sosai. Da safe na fi shan shayi, ba na shan kofi.

Menene babban nasarar da kuka samu a aiki? Wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko menene babban nasarar da muka iya samu a gurin aikinmu da ya bamu farin ciki ya kuma faranta mana rai. To babban nasarar da muka samu shine lokacin da gwamnati suka ba mu aiki muyi abin da suke kira valuation muka yi shi muka inganta aikin sannan muka basu rahoton aikin. Abun ya faranta mana rai kuma mun kara samun kuɗi mun kara samun suna a wurin aiki.

Kana son kallon faduwar rana? Wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko mutum yakan so ya kalla rana lokacin da take faduwa. To, in aka tambaye ni, ina yi cewa in dai bani da abin da nake yi, nakan so na fita ne na kallo faduwar rana har zuwa dare. Ina waje, abin yana ba ni sha'awa sosai.

"Ina sanya safa kullum?" wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana sanya ko safan kafa ko safan hannu. Sau da yawa ana sanya safan ne domin tsare sanyi. To, in aka tambaye ni, ina iya cewa ina sanya safan kafa lokacin sanyi sosai, amma ba na sanya safan hannu.

Yaushe kake cin abincin dare? Wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko wane lokaci mutum yake cin abincin dare. To, in aka tambaye ni, na yi cewa na fi son cin abincin dare ne, misali karfe bakwai. In naci abinci karfe bakwai zuwa karfe goma, zan samu in yi bacci mai lafiya. Amma in naci abinci karfe tara, bana samun in sake in yi bacci mai lafiya.

Kana fi son fanka ko AC? Wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko lokacin zafi, mutum ya fi son ya yi amfani da fanka ko kuma ya fi son ya yi amfani da AC. To ni in aka tambaye ni ne, zan ce na fi son amfani da fanka, bisa AC.

Yaya unguwarku take? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko yaya inda mutum yake zama yake ko kuma yaya unguwar mutum yake. To in aka tambaye ni na yi ce wa, anguwarmu anguwa ce da mutane sun yi yawa. Akwai itatuwa, akwai kasuwa inda muke siya da sayarwa. Sannan akwai inda muke ibada. Akwai inda kuma muke zuwa wasanni.

Me kake ci a wurin aiki? Wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko menene mutum yake ci a wurin aiki. To, in aka tambaye ni, ina iya ce wa, sau da yawa nakan girka abinci daga gida na kai wurin aiki. Yana iya zama ko shinkafa, yana iya zama ko taliya, yana iya zama ko nama ko kifi, duka masu yaji sosai.

"Kai kake fara aiki kullum?" wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko da yaushe mutum yana fara aikinsa kullum. A kan tsarin aikina, ya kamata kullum in fara aiki ne da misalin karfe takwas a rana. Amma yawancin lokaci na fi son fara lokaci aiki kafin lokacin da ya kamata in fara. Ina fara aiki ne da misalin karfe bakwai da rabi a rana.

Yaya kake sassanta rikici a aiki? To, um, yanayin da nake sassanta rikici a wurin aiki shine nakan bincike ne, nakan yi bincike ne insan menene ya faru, menene ya kawo wannan rikicin, sannan insan wanene da laifi. Amma yawancin lokaci bana nunama wannan ko ina goyon bayan wancan ko wancan. A'a, nakan ajiye sune in sassanta su inyi musu bayani, in gaya musu abin da suka yi da kuma sakamakon abin da suka aikata.

Kana iya daure ƙulli? Wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana iya daure ƙulli ko a buhu, ko a leda, ko a riga. Wani lokaci in aka tambaye ni, ina iya cewa wani lokaci ina iya daure ƙulli in bai yi yawa sosai ba. Amma in ya yi yawa sosai, ba na iya daure ta.

Wane yanayin ɗaki kake fi so? To wannan tambaya ce ake yi domin a gane ko wane irin yanayi mutum ya fi so a ɗakinsa. To in aka tambaye ne, tunda tambayan yana iya nufin ko yaya, eh, yanda ake, aka ƙera ɗakin ne ko kuma yana iya nufi ko yanayin, um, abun da, yanda mutum yake ji a jikinsa. To in aka tambaye ni ne, ina iya cewa irin yanayin da na fi son a ɗakina shine na fi son in gan kayan na'ura da kujerun zama da kuma kaya masu kyau. In kuma ana nufin yanayin jiki ne, na fi son ɗakina da ɗan sanyi da kuma da ɗan dumi. Bana son ɗakina ya zama da sanyi sosai ko kuma da zafi sosai. Ina son shi dai dai.

Kana shuka tsire a gida? Wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana lambu ko kuma bari in ce ko mutum yana shuka tsire-tsire a gidansa. To in aka tambaye ni ne, ina iya cewa eh wani zubin ina shuka tsire-tsire a gidana kamar barkono da kuma tomatoes da ake amfani da shi. Ina iya shuka ciwaka, ina kuma iya shuka wasu ababai da yawa.

Kana fi son miya mai zafi ko sanyi? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko, wace irin miya mutum ya fi son ci. Ko ya fi son cin miya mai zafi ko ya fi son cin miyan da ya riga ya yi sanyi. Toh in aka tambaye ni ne, na fi son cin miya mai zafi domin in miyan na da zafi ya fi mun daɗi sosai.

Yaushe kake zuwa kasuwa? To wannan tambaya ce ake yi domin a san ko da yaushe mutum yake zuwa sayayya a kasuwa ko kuma sayarwa. To yana iya nufi ko da wanda lokaci ko kuma wane rana. To in aka tambaye ni, a rana nafi son zuwa kasuwa da safe domin saye sayen kayan miya. In kuma ana nufi a sati, ina zuwa kasuwa ranar Litinin da kuma ranar Asabar.

Yaya kake jure wa zafi? Wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko ta wace hanya mutum yake bi domin ya jure daga zafi. To in aka tambaye ni, ina iya cewa ina jure wa zafi ne ta wurin wanka kowane lokaci sannan inasa kayan da basuda nauyi domin iska ya samu ya shige ni. Wani lokaci kuma ina amfani da ƙaramar fanka na hannu.

Yaya kake gaishe wa mutane? To wannan tambaya ce ake yi domin a san ko ta yaya mutum yake gaishe da mutane. To in aka tambaye nine. Ina iya cewa ina gaishe da mutane ne ta magana da baki. Wani zubi ina gaishe da su ta aikata da saƙo ko ta waya, ko kuma ina iya kiransu ta waya in gaishe su.

Sau nawa kake rubuta rahoto? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko sau nawa mutum yake rubuta rahoto, ko a sati, ko na wata, ko na rana. In aka tambayeni, ni ina yi cewa a rana ina rubuta rahoto sau ɗaya ne bayan tashiwan aiki. Sannan a sati ina rubuta rahoton sati shima sau ɗaya. A wata ina rubuta rahoton ƙarshen wata sau biyu.

Kuna amfani da ruwan rijiya? Wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana amfani da ruwan da ya ɗibo daga rijiya ne ta wurin ayyukansa na yau da kullum. In aka tambaye ni, ina iya cewa eh, muna amfani da ruwan rijiya ta wurin girki da wanka da kuma wanki da wasu ayyuka.

Yaya jadawalin aikinku yake? Wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko yaya ne jadawalin aikin mutum yake. Toh, kaman ni, jadawalin aikina, ina aiki kullum rana, kullum rana daga Mon daga Littini zuwa ranan Juma'a. Sannan ina aiki a rana, ina zuwa aiki da ƙarfe ya kamata in fara aiki da ƙarfe takwas zuwa ƙarfe huɗu. Sannan kuma in bukata ya taso, a ƙarshen mako, wato ranar Asabar ana iya kira na in je domin in yi aiki.

Kana rufe baki lokacin hamma? Wannan tambaya ce da akeyi domin a san ko lokacin da mutum yana hamma, ko yana rufe bakin sa ko baya rufe wa. To in aka tambaye ni, inayi cewa a kowa ne lokaci da zanyi hamma, baki na a rufe yake da hannuna.

Menene kake jin tsoro? Wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko menene yake sa mutum ya tsorata ko kuma ya firgita. To, in aka tambaye ni, ina yi cewa ina tsoron wuta sosai sannan kuma ina tsoron tsayi. Ina tsoron wuta ina kuma tsoron tsayi.

"Me kake yi lokacin da ka kamu da mura? Wannan tambaya ce akeyi domin a san ko mene ne mutum yake yi lokacin da ya kamu da mura. To, inayin abubuwa da yawa. Na farko shine nakan sa kayan sanyi, in rufe jikina. Sannan in tabbatar ban buɗe jikina wa sanyi da kuma iska ba. Sannan ina neman ganyayen itace na maganin mura, in dafa, in sha, in kuma rufe kaina da, da su. Sannan kuma ina zuwa in sayo magani ko kuma in gaya ma likita ya ba ni irin maganin da zan sha saboda in magance wannan muran.

Me kake yi lokacin da babu wutar lantarki? Lokacin da babu wutar lantarki, abin da nake yi shine ina kunna kandir domin haske a gidana. Sannan in zan yi girki, ina amfani da itace domin in yi girki lokacin da babu wutar lantarki.

Ya ya kake kula da gashin ku?" wannan tambaya akeyi domin a san ko ta wace hanya mutum yake bi domin ya kula da gashinsa na kai. To in aka tambaye ni, ina iya cewa ina kula da gashi na ne ta wurin wanke shi kowa ne sati sannan in shafa mashi man kaɗanya sannan in dinga bude shi kamar sau biyu a sati yana shan iska.

Kina son bude taga a ɗaki? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko mutum yana son bude tagan gidan sa ko kuma yana fi son bude tagar ɗakin sa. To in aka tambaye yi ni a ina iya cewa, a ina son bude taga a ɗakina saboda abubuwa biyu. Ina bude tagana ne saboda ingan hasken ɗakina sannan kuma ina bude taga ne domin iska ya samu shigan ɗaki.

Nawa ne yawan dangin ku a gida? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko nawa ne yawanku a gida. In aka haɗa mama da baba da ƴaƴa da ƴan'uwa sannan a san ko kuna ne. To yawan dangin mu a gida shine mu biyar ne.

Kina ci da chokali ko hannu? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko mutum ya fi son cin abinci da chokali ne ko ya fi so ya ci ne da hannunsa. Wannan ya danganta ne da ko mene ne nake ci a lokacin. Idan ina cin tuwo ne, na fi son cin sa da hannu, amma in zan ci shinkafa, na fi son cin shi da chokali.

Wane abincin gargajiya kake fi so? Wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko wane irin abincin gargajiya, abincin ƙanƙanni ƙanƙannin mu ne mutum ya fi so. To in aka tambaye ni, zan ce na fi son cin miyan kuɓewa, miyan yauki sosai.

Ya kake kamala aiki a lokaci? To wannan tambaya ce ake yi domin a san ko menene mutum yake yi domin ya kamala aikin sa akan lokaci. To abinda nake yi domin in kammala aiki na akan lokaci shine ina sa kuzari sosai a aikin da nake yi. Kuma ina bin lokaci, ina fara aiki a kan lokaci sannan in kuma kammala ta a kan lokaci.

Muna yin wuta da itace? To wannan tambaya ce ake yi domin a san ko mutum yana yin wuta da itace domin girki a gidansa. To in aka tambaye ni, ina yi cewa eh muna yin wuta da itace domin mu yi girki. Muna yin wuta da itace domin mu ɗuma ruwan wanka. Muna yin wuta da itace domin mu gasa nama da kuma sauransu.

Yaya kuke aiki tare da ƙungiyar? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko yaya muke aiki tare da abokan aiki da ƙungiyar mu na abokan aiki. To muna yin aiki ne ah, da bin tsari. Muna bin tsarin aiki da yadda ya kamata muna ba kowa girman sa da ya kamata mu bashi. Muna kuma bin ka'idoji da shugabanni da wayanda suke gaba da mu suka bamu.

Wane irin nama kake fi so? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko wane irin nama mutum ya fi son ci da in ya ci yakan ji daɗi ya kuma faranta mashi rai. To, in aka tambaye ni na ce cewa na fi son cin naman kaza sosai, sannan na fi son cin suya wanda ake amfani da naman shanu.

Me kake yi don kiyaye lafiya? To wannan tambaya ce ake yi domin a san ko menene mutum yake yi domin ya kiyaye kansa daga cuta ya kuma kiyaye lafiyar jikinsa. To in aka tambaye ni abin da nake yi domin in kiyaye kaina daga cuta da kuma lafiya shine tsafta. Ina mai da hankali da tsafta sosai. Tsaftan jikina, tsaftan gidana, tsaftan wurin girki na da kuma tsaftan wurin wanka. Ina mai da hankali da tsafta sosai.

Kana cire takalma a gida? Wannan tambaya ce da aka fiyi domin a san ko bayan mutum ya dawo gida yana cire takalmarsa. To ni, bayan na dawo gida ina cire takalma in zan shiga ɗaki in zama na. Amma in zan shigo wurin wanka ina sa takalma, ko kuma in zan fito waje ina sa takalma. Amma ina cire takalma a cikin ɗaki na.

Yaya kake tafiya zuwa wurare? To wannan tambaya ce ake yi domin a san ko ta wace hanya mutum yake tafiya zuwa wurare. To ina tafiya zuwa wurare ta hanyar jirgin sama, wani zubi ina tafiya zuwa wurare a mota, ina tafiya zuwa wurare a babur, wani zubi kuma in wuri babu nisa sosai ina iya tafiya zuwa wurin da ƙafafuna.

Kana amfani da mataimakin murya? To wannan tambaya ce ake yi domin a san ko mutum yana amfani da mataimakin murya. Toh wannan ya danganta ne da inda nake da kuma abin da nake yi. In nayi ina karanta rahoto a wurin aiki, ina amfani da mataimakin murya. In kuma ina wurin ibada, ina amfani da mataimakin murya. Amma indan ina gida, bana amfani da mataimakin murya.

Kana shan ruwa mai sanyi? To wannan tambaya ce ake yi domin a san ko mutum yana shan ruwa mai sanyi, har wasu ma suna iya cin kankara. To in aka tambaye ni, in ce, a'a bana iya shan ruwa mai sanyi domin yana kashe mun hakora.

Wace rana kake zuwa kasuwa? Wannan tambaya ce da ake yi domin asan ko wace rana a mako mutum yake zuwa kasuwa ko domin sayarwa ko domin saya. In aka tambayeni ne, ni ina zuwa kasuwa ranar Litanin ne da kuma ranar Asabar a mako.

Kana zuwa wurare da wuri ko a daga baya? In aka tambaye ni, ina iya cewa domin ni mai bin tsari ne a kowane lokaci. Duk lokacin da aka ce in je wuri kaza a misalin karfe kaza, ina zuwa ma kafin lokacin. Ina bin lo-- ina zuwa daidai lokaci, ba na zuwa wuri daga baya.

Kana yin barci da rana? Toh wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana iya yin bacci da rana ba lalle sai daddare ba. Toh in aka tambaye ni, ina iya cewa saboda tsarin aikina, ba na iya yin bacci da rana daga ranar Litinin zuwa ranar Juma'a. Amma dai ranar Asabar da kuma ranar Lahadi ina iya yin bacci da rana.

Yaya kake magance matsaloli a aiki? Wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko ta wace hanya mutum yake bi domin ya magance wata matsala ko damuwa in ta taso masa a wurin aikinsa. To, in aka tambaye ni, ina iya cewa ina bin hanyoyi daban-daban domin in magance wata matsala in ta taso. Wani lokaci nakan yi bincike in gan wa'anda suka taɓa fuskanta irin wannan matsala, in san mene ne suka yi da yadda suka taimake su suka magance ta. Sannan sai ni ma ma in yi wannan abu. Wani lokaci kuma nakan yi bincike a waya in gan ko mene ne ya kamata in yi domin in magance wannan damuwa. Wani lokaci zan in tambaye abokan aiki domin in san ko mene ne ina iya yi domin in yi maganin wannan matsala.

"Wayarka tana daidaita haske da kanta? Wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko wayar mutum tana daidaita haske da kanta. In aka shiga rana ya ƙara haske, in mutum ya shiga cikin duhu ya rage haske. To in aka tambayeni yacewa, A'a wayana baya daidaita haske da kanta.

Kana kwana a gado ko ƙasa? To wannan tambaya ce ake yi domin a san ko mutum yana kwana a kan gado ko yana kwana a ƙasa. In aka tam bayeni ne, yana iya cewa bana kwana a ƙasa domin yana samun ciwon jiki, sai dai ina kwana a kan gado.

Yaya kake tafa? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko ta yaya mutum yake tafi. To in aka tambaye ni, ina iya cewa ina tafi ne ta wurin hada hannayena guda biyu, sannan in bubbuga su, sannan zan yi tafi.

Wane irin sabulu kake amfani da shi? Wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko wane irin sabulu mutum yake amfani da ita ko ta wurin wanka ko ta wurin wanki. To in aka tambaye ni ne, ina iya cewa na fi amfani ne da sabulun gargajiya wato sabulun solo ta wurin wanka. Sannan in zan yi wanki, na fi amfani da garin sabulu.

Kana yin ciniki a kasuwa? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko in mutum ya je sayen kaya a kasuwa, yana yin ciniki, ko kuma in ya je saidawa yakan yi ciniki, yakan samu wayanda za su saya kayansa a kasuwa. To in aka tambaye ni ne, ina yi cewa duk lokacin da na je kasuwa saida kayana ina samun ciniki sosai. Sannan in na je saya, nakan yi ciniki, nakan samu saukin abin da ya kamata in biya.

Kana kulle ƙofa kullum? Wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko mutum yana kulle ƙofa, ko in zai fita ko zai yi bacci kullum. So wannan tambayan da aka tambaye ni, ina iya cewa eh, ina kulle ƙofa na kullum in zan yi bacci. Sannan in kuma zan fito, ina kulle ƙofa domin gudun ɓarayi.

Ka cin citta a abinci? Wannan tambaya ce da akayi domin a san ko mutum yana sa citta a cikin abincinsa da yake ci. To in aka tambaye ni, zance eh ina cin citta a abinci. Ina cin citta sosai. In zan dafa nama ko kuma in zanyi kunu, ina sa citta a ciki ko in zanyi miyan yauki ina sa citta ko shinkafa ina haɗa citta da tafarnuwa in sa a cikin abinci.

Yaya kake jin hayaniya? Wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko wane yanayin mutum yake ci a lokacin hayaniya. To, ni ba mai son hayaniya ba ce. Ina son salama da kuma kwanciyar hankali. Bana jin daɗi ko kaɗan a lokacin hayaniya.

Kana da katin kasuwanci? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana da katin da yake amfani da shi in ya je saya ko sayarwa a kasuwa. To in aka tambaye ni, ina yi cewa eh ina da katin da nake amfani da shi mai nomba ɗari biyu.

Wanne irin kiɗa kake son ji? Wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko wane irin kiɗa ne mutum yake son ji ya sa shi dadi har ma wani lokaci ya sa shi rawa. To in aka tambaye ni ne, zan ce na fi son kiɗan gargajiya sosai. Ina son kiɗan buzu, yana sa ni in ji dadi kuma yi rawa.

Sau nawa kake karbar kira a aiki? Wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko sau nawa mutum yake karbar kira a aikinsa, ko a rana ko a sati. To ni dai a sati ina karbar kira a wurin aiki kaman kima sau goma a rana. Sannan a sati ina karbar kira a aiki bisa da hamsin.

Sau nawa kake tsarkake gidanku? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko sau nawa mutum yake ɗaukan mataki domin ya tsarkake gidansa daga wata cuta ko kuma daga datti. To in aka tambaye ni ne, ina iya cewa sau daya dai a sati ina tsarkake gidana, wato ranar Asabar ina tsarkake gidana daga cuta kowane sati.

Ina jin kukan zakara da safe? Wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana jin kuka ko kuma zan ce tsarar zakara da safiya ko kuma da asuba. To, eh ina jin tsarar zakara da asuba ko kuma ina jin kukan zakara da safe.

Me kake yi da yamma kafin ka kwana? Wannan ina gani tambaya ce dake nufin ko menene mutum yake yi na karshe da yamma kafin ya yi barci ko kuma kafin ya je ya kwanta. To in aka tambaye ni ne, abin da nake yi na ƙarshe kafin in kwanta shine addu'a. Ina yin addu'a kafin in yi barci.

Menene abinda kake yi don nishaɗi? To tambayace ake yi domin a san ko menene mutum yake adana ko kuma ya sarrafa domin nishaɗi. To in aka tambayeni ni, ni ina sarrafa nama ne da kifi. Sannan bayan naci, ina fita domin inje inyi rawa a, a unguwa. Sannan in kalla kuma masu rawa a unguwa.

Wane launi jakar ku ta kuɗi? To wannan tambayan ce tana nufi ko wane launi ne jakan da mutum yake sa kuɗi take. To in aka tambaye ni, zan ce jaka na kuɗi na launin ruwan ƙasa.

Kana tara tsabar kuɗi? To wannan tambaya ce da akeyi domin asan ko mutum yana tara tsabar kuɗi domin ajiya ko baya tarawa. To ni ina tara tsabar kuɗi domin samun abun amfani a kowane lokaci basai naje banki ba.

Yaya kake son zama? To wannan tambaya ce ake yi domin a san ko yaya mutum yake so ya zauna. Yaya mutum yafi son zama domin ya shiga yanayin da mutum ya fi jin daɗin zama. To in aka tambaye ni ne, na fi son zama in ƙetare ƙafa. In na ƙetare ƙafa, yana sa ni in ji daɗi sosai.

Kana iya duba lambar QR. Wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana iya duban lambar QR wato wannan lambar ce da ake samu a wayar hannu to in aka tambaye ni zan iya ce ina iya duba lambar QR na wayana.

Kuna sa uniform a wurin aiki? To wannan tambaya ce ake yi domin a san ko a wurin aikinku kukan sa kaya iri ɗaya. To a wurin aikinmu bama sa kaya iri ɗaya daga ranar Litinin zuwa ranar Alhamis, amma ranar Juma'a muna sa riga ne iri ɗaya da kuma bakin wando ko bakin skirt.

Kuna tafiya kasuwanci? Wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana fita kasuwanci, ko yana tafiya zuwa wani gari domin kasuwanci, ko kuma yana zuwa kasuwar garinsa domin ya yi saya da sayarwa. To, in aka tambaye ni, ina iya cewa tun da ina ai, ina da aikin da nake zuwa daga ranar Litinin zuwa ranar Juma'a. Ina tafiyan kasuwanci ne ranar Asabar, amma ba kowane Asabar ba. Eh, ina tafiyan kasuwanci.

Kana shan ruwan ƴaƴan itace? To wannan tambaya ce akeyi domin a san ko mutum yana motsa ruwan ƴaƴan itace ya kuma sha ruwansa, ko mutum yana motsa ƴaƴan itace ya sha ruwanta. To in aka tambayeni ni, zan iya cewa, eh ina shan ruwan ƴaƴan itace amma kuma nafi so ne inci ƴaƴan itacen. Domin yafi mun amfani a jiki.

Yaya dangantakarku da abokan aiki? To wannan an yi tambaya ne domin a san ko yaya yanayin zama da kuma dangantakar mu take da abokan aikin mu. So wannan tambayan dai zan amsa ta da cewa dangantakar mu da abokan aikina na da kyau, yana da fa'ariya. Muna ba wa na gaba da mu girma amma kuma mukan yi wasa da dariya. Muna kuma taimakawa juna a lokacin da mutum ya sami kansa a wata damuwa ko matsala.

Wɗanne kafofin watsa labarai kake amfani da su? Wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko ta wace hanyoyi ne ko ta wuce kafofin watsa labarai mutum ya fi amfani da su domin jin abubuwa masu tasowa da kuma labarai. To, in aka tambaye ni ne, na fi amfani da rediyo domin, eh, watsa labarai. Sannan kuma na fi amfani kuma da yanar gizo domin watsa labarai. Wani lokaci ina amfani da jarida.

Wane irin mai kake amfani da shi? To wannan tambaya na iya nufin abubuwa biyu. Ko wane irin mai mutum yake amfani da shi don shafawa a jiki, ko kuma wane irin mai mutum yake amfani da shi ta wurin girki. To, man da nake amfani da shi ta wurin shafawa a jiki, ina amfani ne da man kaɗanya. Sannan ta wurin girki, na fi amfani da man gyaɗa.

Ina kake tofa miyau? Wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko a ina mutum yake tofa miyo. To in dai zan tofa miyo ne a gida, ina tofawa a wurin wanka. Sannan in zan tofa a waje kuma, nakan je gefe inda babu wanda yake kallo na kuma babu abin da aka ije a wurin sai in tofa miyo.

Kana karatu kafin ka kwana? Wannan tambaya ce akeyi domin a san ko mutum yana karatu, ko karatun Kur'ani, ko kuma karatun littafi mai tsarki, kafin ya kwanta ko kuma kafin ya yi barci. To ni ina karatun littafi mai tsarki kafin inyi barci.

Yaya kake kiyaye kalmar sirri? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko yaya mutum yake kiyaye kalmar da ya tsara domin sirrinsa ko a waya ko a wajen ajiyan kuɗi. To in aka tambaye ni ne ina kiyaye kalman sirri ne, ta wurin in rubuta shi a wani gefe kuma bana yarda wani ya sani. Ko aka tambaye ni bana yarda in gaya ma wani.

Kana iya hawan keke? Wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana iya hawan keke ko kuma mutum yana iya tuƙa ta ko mutum bai iya. So ni kam a matsayina na mace, bana iya hawan keke. Na koya amma ban iya ba.

"Menene abincin da kake ci da safiya?" wannan tambaya ce ake yi domin a san ko menene ko wane irin abinci ne mutum yake amfani da shi domin ya karya da safe. To ni na fi karyawa da shayi, ko kuma zance abincin da na fi ci da safiya ita ce shayi da kuma burodi.